Yadda nake magance, magance koke-koke shine, na farko dai abin da, abin da zan fara duba idan ka kawo mun koke-kokenka. Duk da koke-koke kala-kala ne za a ce. Akwai wanda zai kawo mun koke-koken shi ne akan sun samu matsala da wani, sun yi faɗa ko kuma sun samu matsala da wani ya riƙe mai kuɗi ko kuma dai wasu abubuwa makamancin haka. Kawo misali yanzu idan aka kawo mun koke-koke akan wani ya riƙe ma wani kuɗi. Misali wani yana bin wani kuɗi sai ya zama wannan kuɗin a yi yaƙi biyan shi. Abin da zan fara bincika shine wannan kuɗin eh dagaske ne yana bin wannan kuɗin? Koke-koken da ya kawo mun nan dagaske ne? Idan naga dagaske ne, zan yi ƙoƙari a nemo wannan wanda ake bi kuɗin shima mu ji ta bakin shi. Yaya? Dagaske wannan yana bin ka kuɗi? Eh yana bina kuɗi. To me yasa ka ƙi bashi kuɗin shi? Saboda dalili kaza bani da kuɗi ne amma idan na samu zan bashi. Gaga ta wannan hanyar sai mu duba mu gani. Eh shi wannan ɗin ba shi da kuɗin ne? Ta ai yasa bai ba wannan, bai ba da, bai biya wannan kuɗin da ake bin shi ba? In mun ga eh dagaske ne wannan ba shi da kuɗin ne yasa bai biya ba, sai mu duba mu gani. A sa rana yaushe za ka biya shi kuɗin shi? Zan biya shi kuɗin shi rana kaza. Shi ke nan. Kai kuma sai mun ce ma to shi ke nan rana kaza ka zo nan ka ansa kuɗin ka. Kaga ta wannan hanyar an riga, na, na riga na magance wannan koke-koken ta hanyar jin ta bakin wanda ya kawo koken da kuma wanda aka kawo koken saboda shi. Sannan idan ya kasance wannan koken an zalunta wani ne ko an cuce wani, aka zo aka kawo wannan koke-koken. Abin da zan fara yi shine zan bincika in gani wannan dagaske ne an zalunce shi? Eh dagaske an zalunce shi. To za mu nemo wanda ya zalunce shi. Kai wa ne ka zame saka zalunce kaza? In mun nemo kaki zuwa za muyi amfani da ƙarfi wurin gani cewa mun kamo ka. In ma za muyi amfani da ƙarfi, an san dane eh tabbas za mu kamo ka mu gani. Mu zo a tambaye ka me yasa ka cuce wa ne kaza? Dalili kaza ne yasa na cuce shi. Me ka cuce shi? Na cuce shi abu kaza. To wannan abu kazan abin da ka cuce shi wannan za an so a bashi abin shi saboda cuta ba abu bane mai kyau. To ta wannan hanyar ne za a iya, nake magance koke-koke ta hanyar adalci, ta hanyar ji ta bakin wanda ya kawo koken da shi ma wanda aka kawo koken a kan shi. Saboda idan baka ji ta bakin kowa da kowa ba fannan zai iya zuwa ya ƙarya akan cewa wa ne ya riƙe mai abu kaza kuma ƙarya ne. Kai idan baka bincike ba kaje ka aikata abun da ba shi ne ba za a zo a zalunce shi kuma wanda aka kawo koken nan a kan shi. Amma idan ya zama ka yi bincike ka gano eh abun nan gaskiya ne sai a ƙwatan ma maƙowa haƙƙin shi.

Eh, yadda na ce karɓar baƙo. Na yi kokarin karɓar baƙo cikin mutuntawa da girmamawa da adalci. Saboda duk sanda aka ce gashi wannan baƙon ka ne, wata ƙila ma daga wuri mai nisa yataso ya zo wurinka ya zama kuma ya zo ba ka girmama shi ba, ba ka mutunta shi ba, ba ka karrama shi ba. Wannan abun zai iya zama kusan abu ne wanda ba abu bane mai kyau. Saboda girmar baƙo kusan shine babban abun da ya kamata ace mutum yana yi. Idan baƙo ya zo wurina, abin da zan fara mai shine barka da zuwa. Barka da zuwa, an zo lafiya. Waɗannan duk suna cikin gaisuwa ne da sauran su. Kafin a kai ga, an kai baƙo makwancin shi, an kai shi masaukin shi, a inda ya ka sauka. A kai shi guri masauki wanda mai mutuntawa inda shi kan shi. Ko gobe aka ci aka tambaye shi "Ka zo wurin wa na kaza? Ka ji daɗin zuwa?" Zai ce "Eh, gaskiya. Baƙon tun da na je wurin wa na kaza, na samu tarba mai kyau." Indai kana tarban baƙi cikin mutuntawa da karramawa, za ka ga, za ka ga kowa yana mararrin ya za'ai ya zo wurinka. Saboda me? Ya san cikin mutuntawa za ka karɓe shi da gir da karramawa da kuma girmamawa. Na farko abin da baƙo yake bukata, me wataƙila ya sha wahalan tafiyar hanya, ya sha wahala a mota. Baƙo na zuwa abin da za ka fara tarba shi da shi, in kun gama gaisawa, a ba shi ruwan wanka. Ya samu yayi wanka saboda jikinsa ya gaji da sauran su. Inya samu yayi wanka, abu na biyu shine abinci. Wanda watakila ya zo cikin yunwa saboda wannan tafiyar wahalan da ya sha a hanya yana jin yunwa. Amma idan ya zama wannan abincin ka fara ba shi, ba ma lallai ya ji daɗin abincin yadda ya kamata ba saboda me wannan gajiyan da yake jikinsa da duk wasu abubuwan da suke jikinsa wanda dattin bai riga ya wanke su ba. Amma idan ya zama gashi ya wanke su, to ta wannan hanyar za ka iya amfani da shi. Za ka iya amfani zuwa wurin zuwa gaba, abu na gaba wanda shi ne abinci. Sai ka zo ka ba shi abinci. Bashi ya ci wannan abinci ya ƙoshi sai a dawo maganar ruwa. Saboda ba zai yiwu baƙo daga zuwan shi ka ɗauko ruwa ka ba shi ba. Wataƙila yunwa yake ji akwai wanda ruwa yake bukata. Amma menene kusan za a ce yunwa tana gaba da ruwa. Cin abinci yana gaba da sha ruwa. Saboda me? Idan ma ba ka ci abinci ba ka sha ruwa zai iya haifar maka da wani matsala. To, yanzu an gama maganan an yi wanka, an ci abinci sai abu na gaba shi ne ruwa. Za ka kawo mai ruwa ya sha. Sannan na farko idan ya idan ka lura da cewa tabbas eh wannan ya gaji sosai. Dai tabbas ya gaji sosai. To abin da za a fara shi ne ba shi wuri, wurin kwanciya. Ya je ya kwanta ya samu ya huta. Idan ya samu ya ɗan yibacci ya huta sai a dawo a ɗaura akan abin da ya kamata a ɗaura. Amma idan ka ƙala min bai gaji ba, za ka iya ɗaura akan abin da ka ɗaura. Wataƙila baƙon nan ya zo ne a kan wani cinikayya da za ku yi. Ko kuma ya zo ne kawai saboda madai ya kawo ma ziyara. Ko kuma ya zo saboda ya kawo ma ziyara. Haganta ya zo ne saboda ya kawo ma ziyara. Za ku zauna duk ku yi firan duniya, firan ƴan uwa da abokan arziki. Amma idan ya zo ne saboda, saboda abokin cinikayya ne ya zo ne a yi ciniki a kan wani abu. Sai ku zauna a tattauna. Wa na kaza, abu kaza dama nake bukata ya sa ni zo wurinka kuma an ce mun tabbas kana da sauki, sai ka duba ka gani wannan daga ina ya zo. Ya zo daga wuri mai nisa kuma baƙo na ne. Ya za'ai inyi ƙoƙari inmai sauƙi. Saboda me? Wataƙila garin nan da ya baro wannan abin da ya zo ne ma wurinka ana siyarwa a garin nan da ya baro. Amma menene saboda labarin ka da ya ji wataƙila kana da riƙon amana, kana da gaskiya, kana da sauƙin kayan ka, mutane suna karrama kayan ka, shi ya sa ya ga a, to ai bari ya zo wurin ka. Ya bar na wannan garin nasu da ake siyarwa ya taso ya zo har wurin ka. Ka kuwa indai har mutum zai iya tasowa zuwa wurin ka. Ba cikin ka tarbe shi da kyau, yana da kyau kuma ka yi yabacin ƙoƙarin ka. Wurin ganin ka mai sauƙi. Wurin ganin ka tabbatar da wannan shaidan da aka yi ma da ake da aka nuna mai a kan ka. Ka tabbatar mai da cewa "Eh wannan fa shaidan da aka nuna mai shaida ne na gaskiya." Ka mai sauƙi. Sannan ka karrama shi. Sannan in zai tafi ka yi ƙoƙari ka raka shi. Ko da a ci ba ka raka shi a inda zai hau mota ba. Ka mai fatan arziki. Ka mai fatan arziki. Allah sa a sauƙa lafiya. Allah kiyaye hanya. Da sauran irin waɗannan abubuwan.

A'a, bana rera waƙa lokacin wanka. Dalilai na shine, banɗaki ba wuri bane na rera waƙa. Wanda wuri ne ma wanda za a ce ba'a samma ace in ka shiga wurin nan kana ma yin magana. Wuri ne wanda in ka shiga kawai kayi abin da ya kai ka, ka samu ka fita. Saboda idan ka je banɗaki yanzu kana rera waƙa akwai iska a ciki, akwai abubuwan abin da ake ce ma aljanu. Suma kansu za ka je ka dame su. Wanda a ka ida ma wannan abun ba wai abu bane mai kyau. Ba abu bane mai kyau ka je banɗaki kana rera waƙa. Balle ma a ce wai lokacin da kake wanka, lokacin da kana wanka kana rera waƙa. Wani ma zai iya kalla-- zai iya ma kallon mahaukaci. To, duk wanda aka gani a banɗaki, mutum ya shiga banɗaki ka ji ya na rera waƙa, ya zama mahaukaci kenan tunda mai hankali ai bazai shiga banɗaki ya zo ya na rera waƙa. Ba ni dai bana rera waƙa lokacin da nake min wanka. Gaba ɗaya ma ba ma wanka ba ko me na shiga yi bayi in ka shi ne amma fitsari ne ko ma dai me ne ne bana rera waƙa. Saboda ba banɗaki ma ba guri bane ma da ya kamata a ce ka je ka zauna ma ka ɓata lokaci. Balle a ce ka samu daman da harza ka rera wani waƙa ko kuma wani abu ma da ya shafe aka. Ba ma rera waƙa ba ko ma magana, iya magana in ba ta zama dole ba ba a yin ta a banɗaki. Balle a ce yau ka shiga banɗaki kuma wai ka tsaya har ka samu lokacin rera waƙa. A'a, ba abu bane wanda na kasance ina yi bana rera waƙa lokacin wanka. Saboda lokacin, lokacin nan lokaci ne wanda za ka tsaya ka ga a'a me ya kamata in yi meye ya kawo ni banɗakin nan, wanka ne ya kawo ni. In tsaya in yi wankana da kyau. Inyi duk abin da ya kamata in wanke in da ya kamata in wanke. Duk wani abu da ya kamata in yi gana yi ba wai in sa ina rera waƙa ina ɓata lokaci ba. Wataƙila ana jira na, wataƙila ma lokaci na ya ƙure amma na zo na shiga banɗaki ina rera waƙa sanda wasu lokutan za su ƙara wucewa bazan sani ba. Kuma wanda abu ne wanda ɓata lokaci zai iya ja ma ka matsala a rayuwan ka ma gaba ɗaya. Wanda akwai wanda su ba sa son ɓata lokaci a rayuwa. In ka ɓata masu lokaci za ka ga ma ɓata musu rai.

Ni ranar da nake zuwa kasuwa, ina zuwa kasuwa ne ranar Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar. Waɗannan kwana shidan da na lissafo, kusan zan iya cewa ba ma a ƙwarina ba kawai, waɗannan kwanakin su ne kwanakin zuwa kasuwa. Saboda zuwa kasuwa ran Lahadi ba kowa bane yake zuwa kasuwa. Wannan ranakun guda shida Asabar, Lahadi, Litinin, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar ban da Lahadi, wannan ranakun su ne ranakun zuwa kasuwa. Wanda ita kuma rana, ranar Lahadi rana ne wanda za ka tsaya ka samu ka zauna a gida ka ga kai sada abokan arziki da ƴan uwa da iyali gaba ɗaya. Ya zama kowa ya gan ka, ya zama kowa ya gan ka. Wan da kuma rana ne wanda za ka samu hutu, wanda ita ƙila ma ka tara bacci bacci na damun ka. Wannan rana ne ranar da za ka samu ka biya wannan bashin da ake bin ka. Wanda rana ne na hutu a wurin aiki ma gaba ɗaya. Da ma'aikatan gwamnati, da wanda ma ba na gwamnati ba gaba ɗaya. Wannan ranar shi ne ranar hutu. Ranakun zuwa aiki kuma su ne kwana shidan da na lissafo. Kwana shida na sati, na sati ɗaya. Su ne ranakun zuwa wurin aiki. Wanda kuma a wannan ranakun bai kamata a ce mutum ya tsaya yana bashin gudan aiki saboda me? Akwai wannan ranar Lahadi da aka ware ita ce ranar da kowa zai zauna, zai, zai zauna, zai zauna a gida, in ziyara zai yi, zai yi. In hutawa ne ma ake so yi. Zai zauna ya huta lafiya gara. Amma a ce waɗannan ranakun guda shida ya zama kana bashin wurin aiki ba ko ina za su iya ɗaukan wannan abun ba. A cikin waɗannan ranakun guda shida ka ƙi zuwa. Kuma sai ka zaɓi wasu ranaku ka ƙi zuwa wurin aiki ma gaba ɗaya. Kuma alhanin ga wannan ranar, ranar, ranar shi ne aka ware na hut, na hutun kowa de kowa. Amma kai ba cikin wannan ranan, ranakun ba za ka ƙara zaɓin wani rana ka ƙi zuwa. Ko ba ka zo ka bada wani iziri ba, ba kaje ka nema hutu, izinin hutu ba.